So idan na kamu da mura, me kake yi lokacin da ka kamu da mura? Ni idan na kamu da mura nakan ɗauki matakin farko. Matakin farko shine zan dafa ruwan zafi, in saka citta, in sa kananfari, in saka tafarnuwa sai kuma da ganyen shayi. In dafa su su dahu sosai yadda ya kamata sai na sauke shi, na tace, na zuba zuma na sha. To wannan yakan taimaka sosai wajen narkar da duk wani mura da yake cikin kanmu tun da kuma wanda ya maƙale a cikin zuciyarsa. Zai narke ya fito daga cikin jikinka. Abu na biyu kuma da nake yi bayan wannan shine nakan je kemis na musu complaint. Na musu complaint akan ga abun da yake damunana na mura. Kemis sukan bani magani. Idan suka ga abun ya yi tsamani kuma sukan tura ni asibiti. Idan na je asibiti, asibiti takan bani magunguna. In na zo nakan sha magungunana a kan lokaci kuma yadda ya kamata. Amma abu na farko shine ka ɗauki matakin farko idan ciwo ya kama ka. Shine yin amfani da su citta, kananfari, masoro, barkono da tafarnuwa. Ka dafa su ka sha sai kuma ka nemi man zafi kamar mentholatum ko kuma rub. Ka shafe jikinka gaba kiɗe da shi hatta da fuskanka har tsakar kayinka. Tafin ƙafanka ka shafe shi da man zafi sai ka ɗauki safan ƙafa ka saka. Ka shafe man zafi a hannayenka da ƙirjinka da kuma bayan ka. In ka gama shafe ko'ina na jikinka da man zafi sai ka ɗauka kaya masu nauyi kamar rigen sanyi ka saka a jikinka. Ka ɗau hula mai nauyi ko kuma wani abu da zai rufe maka fuska zuwa kunnenka zuwa kuma wuyanka ka rufe shi. Idan ka rufe waɗannan wajaje ka nemo safan hannu shi ma ka saka. Duk wani hanya da sanyi zai shiga jikinka sai ka kare su, ka rufe su. ɗAkina kuma nakan rufe windina, nakan rufe tagogi da ƙofofi. Na sauke labulaye saboda gudun kar sanyi ya shigo shi ma ya ƙara haddasa min mura akan wanda nake fama da shi. Nakan kunna na'uran zafafa ɗaki domin ɗakin ya kasance cikin ɗumi saboda shi mura baya son sanyi. Nakan zauna a gida bana fita. Nakan hana kaina shan ruwa mai sanyi. Shan duk wani abu mai sanyi. Nakan kuma shan abubuwa masu ɗumi saboda su ɗumama min jikina saboda gudun mura. Abu na gaba kuma shine nakan nemo tafarnuwa na jajjefa a duk wani sako da lungu na cikin ɗakina saboda shi tafarnuwa yana magani ne daga sanyi. Idan ka jajjefa shi a cikin ɗaki to yakan ɗauke duk wani sanyi na mura ko na ƙashi da zai zo ya kamu wanda yake rayuwa a cikin wannan ɗaki. To wannan shine hanyoyi da nake bi domin kare kaina da kuma rayuwata da lafiyana daga cutar mura. Mura cuta ne da take haddasa ciwon kai, ciwon maƙogwaro, ƙaiƙayin wuya. Za ka bi komai naka yana maka ciwo, wuyanka yana ƙaiƙayi. Komai naka ba ka jin shi daidai to mura ya kama ka. Idan ka yi waɗannan magunguna mura zai ɗan taimaka ya ragu maka. In kana shan magungunan asibiti kuma a lokacin da ya kamata muranka ba zai yi tsanani ba. Za kuma ka warke da wuri.

Eh tabbas ina yin bacci da rana. Ina yin bacci da rana sosai sosai. Barin ma lokacin da ya kasance bana yin wani aiki. Kamar ranar ƙarshen mako, ranakun ƙarshen mako da ba a fita aiki. Idan na gama dukkanin ayyukana na gida nakan samu waje naɗan lafe na kwanta na ɗanyi bacci rana. Saboda shi baccin rana bacci ne mai matuƙar muhimmanci a jikin ɗan adam. Saboda shi baccin rana yakan dawo da kuzarin ɗan adam, yakan sa ka samu ɗan natsuwa, yakan sa ka samu ɗan farin ciki, yasa kuma ka samu wata ɗan hutu daga dukkanin hayaniya, ayyuka, gajiya da ka tattara wa kanka a wannan rana daga safiya zuwa wannan lokaci. Yakan sawa ka sake su ɓuɗe wani rana mai cike da farin ciki, annashuwa, jin daɗi da kuma walwala. Shi baccin rana bacci ne da yake sawa mutum ya tashi da sabon karsashi da kuma sabon annashuwa. Yakan manta da duk ɓacin ransa, tashin hankalinsa da damuwar sa da ya shiga a baya. Amma idan yayi wannan baccin rana in ya tashi yakan samu ya wartsake, ya samu cikakken hutu, cikakken natsuwa da kuma cikakken walwala. Sai kuma ya ci gaba da dukkanin ayyukansa. Shi baccin rana an fi so a yi shi daga misalin ƙarfe shabiyu da rabi zuwa ƙarfe uku da rabi. A tsakankanin wannan lokaci ake so mutum ya samu wani ɗan lokaci ya kwanta ya ɗan taɓa bacci. Ba wai mai yawa ba. Ana so alal aƙalla mutum ya samu bacci da bai yi ƙasa da na awa ɗaya ba kuma bai yi sama da awa biyu ba. Ka dai ɗan taɓa ne saboda ka dawo da kuzarinka, ka dawo da kuma walwalarka da annashuwarka. Saboda shi baccin rana zai taimaka maka wajen wannan kuzarin da kake da shi da ka yi aiki da shi tun safe har zuwa wannan lokacin ya yi ƙasa. To idan ka ɗan taɓa baccin rana kuzarin ka zai dawo yadda za ka cigaba da ayyuka yadda ya kamata. Ka yi abun da ya kamata a lokacin da ya kamata. To wannan shi ne.

Eh tabbas taga shine abin da turawa suke kiranshi da window. Ina son buɗe shi musamman a lokacin zafi. Saboda buɗe taga yakan kawo iska na musamman da kuma asali. Abu da akafi sani da natural air ya shigo cikin ɗakin ka. Koda ace ɗakin ka kullum da akwai na'uran sanyaya ɗaki. Wannan iska na asali da yake shigowa daga wu taga yakan ƙara wa ɗakin ka natsuwa farin ciki da kuma kyau. Akwai haske kuma na musamman da yake shigowa daga taga. Wannan shi haske, haske ne daga halitta. Wannan haske yakan ƙara wa ɗaki ƙawatuwa, yakan ƙara mishi kyau, yakan ƙara mashi kuma yalwata. Wannan ɗan rana rana da yake waje. Idan hasken rana ya hasko cikin ɗaki daga taga, yakan sa ɗakin ya ƙawatu, yakan sa ɗaki ya samu cikakkiyar sinadaran da jikin ɗan adam yake so. Ba lalle dole sai mutum ya fita daga ɗaki kafin ya samu sinadarin da yake so a jikin sa ba. Daga taga duk wani sinadarin da ka ke buƙata zai iya shigowa har cikin ɗakin ka. Ina son yawan buɗe taga domin in samu dukkanin sinadaran da zasu ƙara min lafiya da inganci a cikin jiki na. Buɗe ƙofa bai kasance min abu da na fi ƙauna ba. Saboda abubuwa zasu iya shigo min ɗaki wayanda bana buƙatan su. Amma shi taga akwai wani raga raga da muke sawa mu rufe shi. Duk wani haske ko iska zai iya ratsowa ta cikin raga ragan ya shigo maka ɗakin ka. Duk wani sinadari da kake nema daga jikin rana ko iska na musamman na halitta zasu shigo ta cikin raga raga. Amma babu wata halitta da za ta iya shigowa ta cikin wannan raga. Misalan halittun da ba za su iya shigowa ta cikin wannan ragan ba sun haɗa da ɓera, ƙadangare, jaba, kuliya ko kuma makare. Duk ba za su iya ratsa wannan raga su wuce ba. Kasancewar hudan shi yan ƙanana ne. Amma rana zai iya ratsowa ta cikin raga-ragan zuwa cikin ɗakin ka. Haka zalika iska ma za ta iya wucowa ta cikin ragan ta shigo ɗakin ka. Duk wani sinadari da jikin ɗan adam yake buƙata za ta iya shigowa ta cikin wannan raga ragan da huju huja. Amma duk wasu halittu da za su iya zuwa su ɓata maka natsuwa da farin jikin ka ba za su iya shigowa ba. Sannan ɓarawo ba zai iya tsallako wa ba kasancewar an riga an sa masa abin da zai kare ka daga ɓarawo. Ba zai iya fasa shi ya shigo ba. Shi yasa nake matuƙar son buɗe window tagata.

Eh tabbas ina cije farce. Nakan cije farce ne kuma yayin da na rasa wani abu ko kuma nai wani abu ba daidai ba ko kuma na yi wani asara ko kuma nai wani damuwa. Wani lokaci kuma cije farce ya zama min tamkar jiki ne. Kawai nakan yi shi a duk sanda naga dama ko ina zaune shiru bani da abin da zan yi nakan tsaya kawai ina cije farce na, ina tunanin duniya. Shi cije farce tamkar ɗabi'a ya zame mini yanzu. Kawai ina zaune, zan zauna ina ɗan cije farce na, ina ɗan tunani a kan abubuwan yau da kullum ko kuma yau da gobe da ko kuma flanin ɗin me zan aikata a nan gaba.

Eh, ina iya ɗinka tufafi. Ɗinka tufafi sana'a ta ce. Nakan yi amfani da yadi mai santsi ko kuma mai ƙarfi ko kuma mai gautsi na ɗinka tufafi da shi. Wajen ɗinka tufafi ana buƙatan keken ɗinki, ana buƙatan zare, ana buƙatan allura, ana buƙatan yadi, ana buƙatan abu mai gautsi wanda ake ƙiranshi da step kwala. Ana buƙatan yadin shafi kafin ayi ɗinki. Shi ɗinki wani hanya ne da muke amfani da shi wajen ɗinka suturun da zamu sa, wajen ɗinka kayayyakin da zamu sayar da su. Mukan yi amfani da ɗinki a matsayin sana'a. Mukan sayi kayayyakin ɗinki ne mu ɗinka su sai kuma mu sayar da su ko kuma mu ɗinka mu saka a jikinmu. Shi ɗinki wani hanya ne kuma da yake ƙara wa gaɓɓan jikinmu lafiya saboda wajen taka keke yakan bamu daman da gaɓoɓinmu za su motsa. Wannan motsa wanda gaɓoɓinmu suke yi sukan bawa jikinmu lafiya ya kuma zama kamanta. Muƙar ka motsa jiki ne. So nakan iya yin ɗinki a duk lokacin da naga dama. Idan na ga dama a lokacin sanyi nakan yi ɗinkunan kayayyaki masu nauyi saboda tara sanyi. A lokacin zafi nakan yi ɗinkin kaya masu marasa nauyi saboda a samu iska dadda zai shiga jikin jikin mutum. A lokacin damina kuma nakan yi ɗinkin kayan da yake da ɗan leda leda a jikinsa saboda ya hana ruwa shiga jikin ɗan adam. To ɗinki dai tamkar hanyar sana'a haka na ɗauke shi. Nakan yi ɗinki a duk lokacin da buƙatar hakan ta taso mini. Shi ɗinki tamkar sana'a ne a gare ni. Nakan yi ɗinkin mata, na yi ɗinkin maza, na yi ɗinkin yara, na yi ɗinkin manya har da tsofaffi. Ɗinki ba kalan wanda bana yi, hatta da zannuwan gado da yadunan kujeru duk nakan iya ɗinka su. So ɗinkin tufafi ɗinki ne da nake so kuma nake yawan yin shi.

Abokantaka abu ne mai muhimmanci. Abun da kuma yake da muhimmanci a ciki shine riƙon gaskiya da kuma amana. A duk abokantakan da ake yi, idan kuka kasance masu gaskiya da amana to an samu cimma mai kyau a cikin abokantakanku. Gaskiya da amana shine ke sawa mutum ya kare hakkin ka, ya kare mutuncin ka, ya kare duk wani amana naka da mutuncin ka da kuma kirkin ka. Idan ka samu aboki mai, mai mutunci da amana to karka samu rabin rayuwa ne. Shi aboki mai amana zai kare maka dukkannin wani haiba da daraja naka. Duk inda ake maganinka ko ake faɗin abu ba daidai akan ka ba, abokin ka mai muhimmanci, abokin ka mai amana zai yi bakin in ka, zai kare ka, zai faɗi gaskiyar ka, zai faɗi amananka. A cikin abotan aka samu gaskiya da amana to abotan takan ɗore har bayan shekaru, har bayan rayuwa goma. Wannan gaskiya da amana ita take ɗaurar da abokantaka akan turba na gari. Ita take barin abokantaka ta zauna lafiya. Ita take barin abokantaka tayi ƙarƙo. Ita take barin abokantaka ta zama abun da har ƴaƴa da jikanu za suyi gado a tsakanin kai da abokin naka. Idan ka samu aboki mai gaskiya da amana shine mutumin da za ku zauna da shi saboda ko da kun yi faɗa ba zai faɗi ƙarya a kanka domin ya motsanta ka ba. Kullum zai faɗi gaskiya ne. Ko da a cewa kun yi faɗa sannan faɗanku ba zai taɓa yin nisa ba saboda kowa a cikinku yana da gaskiya, yana da amana. Wanda ko da babu ranka abokin ka mai gaskiya da amana zai kula da zuri'an ka, ƴaƴan ka, matar ka, dangin ka ba zai wofantar da su yin zubar da su ba. Dole kullum zai kasance yana nan a tare da su.